Eh to gaskiya kam barkwanci ba abu bane mai sauƙi. Idan ba ka saba ba yana ma mutum matuƙar wahala. To a gaskiya dai ni kam yana min wahala domin ina daga cikin irin, ire-iren wannan mutane. Barkwanci yana farawa ne daga yawan wasa wanda kuma yawan wasan nan zai haifar da iya zantakewa na magana wanda zai hassada, ya sa barkwancin ya kama mutum, ya fara yi shi. Mafi akasari ma masu yin barkwanci ma su kansu ba su san cewa su suna da wannan ɗabi'a ta barkwanci ba. Si dai mutane su gaya musu cewa kai wane yana da bada dariya. To daga nan kuma shi ma idan ya gane fikirarsa, sai shi ma sai ya maida abun sana'a. To gaskiya, magana ta mai yiwuwa, barkwanci ba abu bane mai sauƙi wanda ni kuma bani daga cikin wanda za su iya yin barkwanci gaskiya.

To, gaskiya kam ni dai bana sanya bel kullum. Domin yin sanya bel ya ta'allaka ne da yin zanzaro. Idan mutum zai zanzaro, ma'ana zai tafi ya sa ƙananan kaya yana so ya tafi gurin aiki ko makamancin haka. Kurin da ya jiɓinci wanda an kira ka ne wanda irin waɗannan kayayyakin za a saka. To babu laifi mutum ya saka irin wannan kayan sai yayi zanzaro. To kuma zanzaro bai kasancewa cikakken zanzaro sai an sanya bel. To shi ya sa ni kam bana daga cikin wanda za a ce yin zanzaro a ko da yaushe ya zama masa dole, amma dai ina yi in takama. Wannan shi ne magana mafi dacewa daga haka a gareni.

Tabdijam, he babban magana. To gaskiya kam, yadda nake jagorantar mutane, ina jagorantarsu ne bisa sannu a hankali. Domin duk wanda Allah ya ɗaura masa jagoranci ba abu bane mai sauƙi. Sai yayi haƙuri, yayi ƙawaici kuma ya kawar da kai, ya ɗau komi ba kome ba kuma sai ya ƙasƙantar da kansa a wasu lokuta. Sannan kuma sai ya ɗauki mutane kowa ɗaya suke sannan sai a samu cigaba kuma a tafi tare yadda ya kamata sai a samu manufa abun da ake so. Amma da zaran in ka ce za ka yi shugabanci ka nuna cewa kai ko da yaushe kai ne babba, to anan ka rikito. Domin shugabanci bai tafiya sai da nuna ma mutane cewa duk tare ɗaya ake. Kawai dai kai an zaɓe ka ne a matsayin ya zama na kai ne mai yin hukuunci, wanda kuma kowa zai iya zama hakaɗi. To sai a zauna lafiya kuma kowa sai ya fahimci ka sai a tafi tare. Ma'ana ka nuna cewa kai ba ka da girman kai kuma za ka iya karɓan dukkanin wani mai ba da shawara idan ya zo da shi kuma ba kalubale a tattare da kai. Wanda wani zai iya gani ya aiɓantaka, balantana, ai maganan yadda za a yi, kawar da kai yadda ga wannan shugabanci. To a gaskiya jagora-jagoranci ba ƙarami abu bane sai mutum yayi haƙuri kuma ya bi waɗannan,, abaɓai da na lissafo sannan sai ya samu nasara game da haka. Bannashi.

Gaskiya kam tara tsabar kuɗi yanzu kam zan iya cewa ma ba ko ba 'yan kasuwa ba ya zama dole ga mutum yanzu kam. Domin su kuɗin kansu sukan yi wahala domin, eh, kafin a same su. Idan ma banki ka je kafin ka fidda su sai ka sha matuƙar wahala. To, nakan tara kuɗi a hannuna, tsabar su, inga na ajiye su, tattare da ni ko ba don kome ba, kada in sha wannan wahalin da mutane ke sha yayin neman su, yayin da suke, yayin da suke bukata su gudanar da wani aiki nasu ko suna so su aiwatar da wani abu na karen kansu. So, shi ya sa sai na ga abun da mafi ala dace wa shi ne idan ranka ajiye wannan tsabar. Saboda fijirowa ta wani abu ta iyali to ko ta wani abu wanda zai zuma bakatatan wanda baka san da shi ba. So shi ya sa na ke ajiye wannan tsabar kuɗi a hannuna. Amma kuma wani lokacin ina ajiye wasu kasafi a, ma'ana kundin tattara na ajiya, waɗanda ake ajiye wa. To wannan shi ne magana ta gagarre ne game da haka. Amma tsabar su ina ajiye wa saboda yana da amfani matuƙa sosai gaskiya. Wanda kuma mafi tali mutane yanzu su ma akan haka suke tafiya.

To gaskiya dangane da sanya hannu irin namu, sanya hannu namu shine mutum ya tallafa wa ɗan uwansa domin yaƙi shi ma ya ci gaba daga inda yake. Ba wai ko da yaushe a ce yana nan ya zauna guri ɗaya ba. Ba wani cigaba kuma babu wani alama tattare da shi na samun inganci. To shi ne wannan da muke kira sanya hannu. Domin idan ko aka ƙyale ka ba'a sanya maka hannu ba, ko da kana da nasibin tafiya a ce da aka iya tafiya kai ɗaya, to za ka ga an, an samu wahala a tattare gama game da wannan. Akwai ƙunci, akwai rashin, uh, jin daɗi ga tafiyar da ake. To amma ko idan aka sanya maka hannu, za ka ga kaɗa'an akwai taimake keniya a cikin al'amuranka. Kai ma za ka, ka tallafa wa waɗansu, ka kamo hannayensu domin su ma a tafi tare da su, su ma a tsira tare. Wannan shi ne dangane da sanya hannu.

Gaskiya magana mai mafi a'ala shi ne a nan. Ina amfani da matashin wuya wanda kam matashin wuya yana da matuƙar amfani ga dukkanin ɗan adam musamman ma lokacin sanyi. Ko wanne ɗan adam yana bukatarsa matuka domin ko ba komai zai tare masa wuyayensa daga kamun iska wacce take matsananciya a lokacin sanyi. Wanda ko ba ma nan wuya kaɗai ba yana rufe mutum har kunnuwa domin yana taimaka masa ya tare masa iska ta zarta cikin mazartarsa ƙafa ta kunnuwa wanda zai iya haddasawa kansa ciwon kai. Ma-matsanancin ciwon kai ma ba ɗan ciwon kai ba. To kas-- a gaskiya shi ne yasa nake cewa matashin wuya yana da matuƙar amfani wanda ban jin ciwa ko ni ɗaya ne nake amfani da shi. Mu-mutane daddama suna matuƙar bukatan wannan matashin wuyan domin yana tare masu duk abin da suke bukata na buji da sansani na iska wanda yake gudana a wannan loko-lokat-eh loko-lokuta bayan lokuta a lokacin sanyi. To kunga ai yana da matuƙar amfani. Wannan shi ne magana mafi a'ala wanda nake tunani ko wa ma zai yarje da haka. Dangane da matashin wuya.

Masu iya magana sun ce, faɗi gaskiya ko ba ko ba komai, ba za ka ji kunya ba. To a gaskiya kam ina sanya agogo a lokutan baya can da suka wuce na lokacin ƙuruciya na. Amma yanzu kam bana sanya agogon hannu saboda wannan waya ta hannu ta ɗauke wa agogon hannun wannan amfani da yake da shi sosai ga mutum. Wanda ya sa ko da ba ka sa agogon hannun ba, za ka ji ba ka da wani damuwa dangane da hakaɗin. Saboda idan ka ɗauka wayarka za ka ga, za ka ga lokaci da kake bukata. To babu wani bukata da ka koma ka sanya agogon hannu domin ba komai zai ƙara maka ba. Sai nauyi da jiɗali za ka ji yana wannan idan dai har ba ka musanman ma ba ka saba sawa ba. Amma a gaskiya yanzu dai ni bana sanya agogon hannu. Wannan shine magana dangane da sanya agogon hannu, agurina.

Tabdi jam. Ni kam a nan sai dai in ce to masha Allah. Dangane da yadda nake bikin ranar haihuwana, ni gaskiya bana wani taro na biki in ce wai in yi wannan abun da turawa suke kiransa, ehm, birthday. Ni bana aiwatar da wannan. Domin ni kawai abun da na fi ganewa shine in yi sadaka sannan kuma in nema yardar Allah domin abuwana su ci gaba da tabbata a yadda suka dace. Domin murnan haihuwa ba shi bane. Kana murnan haihuwa a wani ɓangaren, a wani ɓangaren kuma lokacin ka ne ke ƙara kusanta na shiga kabarin ka. To, ni a wurina ba wani abun murna bane. Sai dai in ce ma na kalubalanci wannan maganar murnan haihuwa. Amma dai kam duk ɗan adam zai so ya ga cewa in ya samu ci gaba a rayuwarsa matuƙa wadda ta- ya cincinci ya murna, zai iya yin murna babu mai damuwa dangane da haka wanda ya samu maybe mafi akasari na rayuwarsa. A cikin kaso ɗari ya sami tamanin wanda ya aiwatar da abubuwa a cikin wannan shekarun masu kyau. To, in ya yi wannan murna babu laifi a wurina. Amma ni kam bana yin murnar bikin ranar haihuwa. Sai dai kawai murnar da nake yi shi ne in nema roƙar Ubangiji domin ya yarje mun cikin dukkan al'amurana sai in yi sadaka.

So-sosai ma kam, don dukkan wanda bai kara wayar sa daga wani ƙwayar cuta, to wayar sa tana iya samun matsala a ko da yaushe. Domin ko ba komai, ita kanta ƙura ace tana samun wayar da kake amfani da ita, za ta iya ha-haddasa wa wayarka samun matsala musamman gurin a ce ba ta tafiyar da abubuwa yadda ya kamata. Hasali ma zai iya haddasa a cewa rikiciyar waya, ma'ana tana maka abun da ba shi kake bukata ta maka ba. To gaskiya ina ƙoƙari in ga cewa ina matuƙar kare wayata daga waɗannan ababe. Sannan a ko da yaushe ina so in ga wayata tana da matuƙar banƙayi ga kyau a ido, sannan kuma ga daɗi gurin sarrafawa cikin mintuna ɗan ƙanƙani ta tafiyar maka da duk abun da kake gudana To wannan shi ne dangane da magana akan wayar da nake riƙe da ita, domin yana ƙare ta daga irin waɗannan ƙwayar cuta wanda za su iya haddasa tafiyar da abubuwan da take yi ba a cikin yadda aka tsara ta ba. Wannan shi ne.

A gaskiya dai kam ina aje takardun aikina a cikin kundina yanar gizo-gizo wanda ake kiransa da Google Drive. Domin shi ne mafi a'ala ga mutum ya ajiye kundinsa, eh, dukkanin abun da yake bukata ya sanya sa a cikin wannan kundi. Domin wanda zai iya wai-wayensa gobe, sannan ko ba don kome ba, ya kare masa daga haɗari na rasa wa'innan ababe da yake gani suna da muhimmanci a gurinsa. Sabida shi wannan yana min a ko da yaushe a yanar gizo-gizo duka kuma inda ka kaje kake bukata da wa'innan abubuwa kawai za ka hau yanar gizo-gizon ka ne domin kaga ka saukar da su waɗannan abun da kake bukata za ka yi aiki da shi, na takardu ko abun da ya jibinci haka. To amma idan kace za ka rinƙa ajiya a gida ba irin wannan na zamani ba yanzu, domin za ka iya rasa takardu masu muhimmanci da wani abun da ya jibinci haka. Sa'annan ko kuɗi ne ma idan za ka ajiya mafi ala ka bi hanya ta zamani wanda ake ajiya a kundi na zamani ta yanar gizo-gizo wanda suke kira da bankin system. Wannan shi ne magana mafi cancanta ga duk wani mai fahimtar yadda rayuwa ke tafiya a yanzu.

A gaskiyar magana, matata ita take ƙarfafa ta domin tana ƙoƙari ta ga duk abun da nake ƙoƙarin gudanarwa, na cim masa a daidai lokacin da ya kamata in ƙoƙarin cim masa ɗin da nake muradi. Domin ko ba komai ba ta iya taimakawa ta da kuɗinta, ma'ana aljihunta ko ƙarfinta, za ta ga ta yi mun addu'a, kyakkyawan addu'a da cewa Allah shi bani abun da nake muradi. To ko ba komai wannan yana sanya ni in ji na ji daɗi, in ji na ƙara mai da hankali wurin tafiyar da abun da nake tafiyarwa domin in ga na cimma a abun da nake ƙoƙarin cimawa. To wannan shine gaskiyar magana game da wanda yake ƙarfafamin baya, ba kowa bace illa matana ta kai na ita ce take ƙarfafamin baya daga ta taimaka abubuwa sun gudana yadda ya kamata gaba ɗaya. Eh wannan shine magana mafi a, ala a gareni.

Eh gaskiyar magana, ina diba daftari na kuɗina domin ko ba komai zai tallafa min wurin tantancewa abun da na kashe baya da kuma abun da nake gudanarwa a wannan lokuta da kuma abun da zan gudanar gaba. Yakan taimaka min in ga na yi lissafi yadda ya kamata domin in iya ƙiyas ce abun da na ciri ba da kuma abun da na fadi musamman a cikin gudanar harkar kasuwanci da nake gudanarwa. Wanda yana taimakawa ƙwari sosai idan ace babu daftari na, na rubutu game da abun da kike gudanarwa na tattalin arziki, to ba zai yi yadda ake so ba, ba zai haifar da ɗame ido ba. Mutum daga ƙarshe ma zai zama na ya rikice wurin lissafi wanda ba zai iya gane ana samun ci gaba ba ko koma baya a cikin harƙalar ɗa ake gudanarwa. To a gaskiya kundi yana da matuƙar muhimmanci na daftari domin idan kana rubutawa ko ba komai za ka gane lissafin lissafi a kan ababen da kake gudanarwa. Wannan shi ne magana.

Hausawa sukan ce kyawun tafiya waiwaya baya, ko a ce kuma adon tafiya sai da waiwayowa. To, a gaskiya kam ina ƙidaya ta kayayyaki a duk gaba-gaba ma'ana ƙarshen wata-wata domin in san abin da ya fita sannan abin da kuma ya shiga da kuma mai ya rage a ƙasa. Domin kam ko ba ko mai zai tallafa min inga in samu, muradin da nake buri a kan cewa in ga na same sa. To a gaskiyar magana yana da matuƙar muhimmanci kuma ina ƙidaya a kan gaba-gaba ma'ana ƙarshen wata-wata domin in gane lissafin a kan abubuwan da nake gudanarwa wanda shi ne mafi kyau idan mutum yana waiwaya game da hakaɗin.

To gaskiya kam na fi son inji waƙan Hausa musamman na Dr. Mamman Shata. Domin ko ba komai, zai sa ka ji nishaɗi, sa'annan kuma zai ƙara maka kalamai na harshen Hausa. Domin shi mutum ne mai ba'a si kuma mai fursa, mutum ne ga ita ce gurin kalmomin Hausa wanda ya ƙori matuƙar ƙuriwa. Sa'an nan yana da fikira shi tattara da baiwa game da waƙa Allah ya hore masa. So kuma waƙoƙin sa, waƙoƙi ne wanda suke nuna al'adu na yau da kullum da kuma zamantakewar rayuwa da yadda kuma ita kan ta rayuwaye dai kamata a kudanar da ita. To shiyasa na ke gani cewa na fi son in saurari Dr. Mamman Shata ko ba komai, za ka ji daɗi kuma za ka ilimantu ka ƙaru. Wannan shi ne magana mafi dacewa dangane da waƙan da na fi son ji ko kiɗan da na fi son ji. Domin shi kiɗansa tana da daɗi kuma tana tafiya daidai da waƙa yadda ya dace.

Eh, wannan sai yan hutu in ji Hausawa sukace sai yan hutu da turanci wa'inda da suke kira "boti". To amma a gaskiyar magana, ni kam na fi son, saka fanka fiye da AC. Domin fanka tana busa iska daidai gwargwadon yadda ya kamata ba tare da cutarwa ba ko lahadi ga jikin ɗan adam idan ya jima yana aiki da ita, a tattare da haka. Amma ko AC idan mutum ya jima yana busarsa, yana amfani da shi, to a gaskiyar magana yakan haifar da illoli ba ɗaya ba, ba biyu ba. Domin gama su kimiyyar ta likitanci, su suka faɗi haka domin mu, mu rinƙa sassauta wa dangane da haka. Wanda ya saba a cikin AC bai iya rayuwa a wanda ba, wurin da ba, ba AC ko da ko zai rayu, zai ji rayuwan tayi ƙunci matuƙa a gare sa. So ne a ganina gwara ace mutum ya zauna a ƙarƙashin iskar fanka tana busasa ko ba komai yana ɗan taba jin daɗi da rashin jin daɗin yanayi. Saboda ko da gobe ya waiwaya bai da ikon damar yin gudanar da haka din, ba zai ji wani damuwa a gare sa ba kamar yadda wanda ya saba zama a cikin AC zai ji wannan damuwa. Wannan shi ne magana mafi a'ala dangane da sauyin fanka da AC wanda na fi jin daɗi. To ni gaskiya na fi son fanka sabida haka. Nizance, ma mabiya na da duk wanda in zai yana da buƙatan gudanar da rayuwar shi cikin sauƙi ya tafi wa fanka.

Tabdi. Masu iya magana sukan ce kayan ado sai mata. To a gaskiyar magana, madubin da muke amfani da shi guda biyu ne. Madubi ɗaya babba, ɗaya ƙarami. Wanda babban shine muke haskawa gabaki ɗaya sassanin jikinmu, muka abun dake gudana ko me ke faruwa a tattare da mu yayin shirye-shirye na wani abun da muke so mu je mu gudanar. Shi kuma ƙaramin madubi, asali muna amfani da shi ne domin kawai ka kiyaye wani guri daga sassannin jikinka ɓangare idan kana so ka yi dube gare sa. Kuma ya jiɓinci duka yanayin sassan jikinka ne kake so ka diba. Wannan muna amfani da babban madubi. To a dai taƙaice, madubi biyu gaskiya muke da shi a gida wanda muke amfani da shi, wanda bayanin su na gabatar nan ba da daɗewa ba. Da fatan Allah sa mu dace.

A gaskiyar magana muna zubar da shara a cikin mazubi wanda muke da shi a cikin gida. Bayan mun tattare shara ɗin mun tara shara da dama yadda ya kamata sai muke kira masu zubarwa su je su zubar mana shi bayan ya cika kenan Wannan shi ne ta yadda muke zubar da shara. Sannan shi abin mazubin yana da girma ta yadda ba ma bari kuma ya cika domin in ya cika sai babu iska wacce bata da daɗi a cikin wurin da muke zama wanda kuma ba zai haifar da ɗa mai ido ba game da shaƙar iskar da ta kamata yan gida ko abu mai raayi ya shaƙa. To shi yasa tun kafin ita ah shara ta cika sai mu tabbata mun kira masu kwashewa sun kawar da ita. Wannan shi ne bayani game da zubar da shara da yadda muke zubarwa.

To, a gaskiyar magana game da waƙa, zan iya cewa ban da fikira ta rera waƙa amma na kan saurari waƙa. Ko da ko ma ina sauraren ta, ba na iya bibiyatta yadda ya kamata. Domin gaskiya ni waƙa yana da matuƙar wahala a ɓangarena wanda yakan bani wahala in ga cewa na, na bisa ko ni na rera sa a karan kaina. To wannan shine gaskiyar magana dangane da jin waƙa ko, ko rera ita waƙan kanta.

Babbar magana. To gaskiya dai muna yin taro a mako, bai wuce sau ɗaya idan har da bukatar a yi haka ɗin ma kenan. To domin ana yin taro ne ba don kome ba, domin a ƙara fahimtan juna kuma a jaddada manufa ga tafiyar da ake ƙoƙarin gudanarwa. To shine dalilin da ya sa ake yin taro, ko kuma ana so a sanar da wani abun da ya shigo bagtatan ba tare da, eh, ba da alamun cewa ga shi nan tafe ba. To sai a yi ƙoƙari a tara mutane domin a sanar da su kuma a gaya yadda manufa ta yadda za a tsira tare a gudu tare.

Tofa kullum ina kulle ƙofa. Musamman ƙofar da take kawo mutum cikin zuwa cikin gidana, ina kulle ta a ko da yaushe. Ba don kome ba ko, sabida cikar tsaro. Domin Allah yace tashi in taimake ka. Idan bai kai haka ba, ka gaba za ka yi riƙo da sababi ba kome ya biyo baya. Domin ko idan ka kulle ƙofan ka, za ka samu nutsuwa har cikin zuciyar ka. Duk da cewa dai kulle ƙofa ba shi ke nuna cewa ka, kana da kariya ba. Kariya ta Ubangiji ne. Wannan shi ne magana ta gaskiya dangane da kulle ƙofa kullum. Ina kulle wa ko da yaushe gaskiya. Wanda shi ne mafi a'ala kuma mafi dacewa domin riƙo ga sababi. Amma ita kariya ta Ubangiji ne. Subhanallah wa ta'ala.

To a gaskiya kam banida katin kasuwanci wanda ni ba babban ɗan kasuwa bane, ɗan ƙaramin kasuwa ne wanda yake gudanar da harkokinsa a yayin da ya samu faraga. Baccin haka kuma yayin da muka ga abu mai bullewa ne shine muke ƙoƙarin gwada wa. Mu ba mu tara dukiyar da za mu iya gudanar da harkan kasuwanci ba har ya kai ga cewa muna da kati na kasuwanci. Amma dai ina ƙoƙarin yin haka a hankali a hankali har lokacin da ya sa na bunƙasa. Idan na bunƙasa zan ƙoƙarin inga na aiwatar da wannan kati ko ba don komai ba zai ƙara yaɗa wa cikin al'umma a san ga ababen da ke gudanar da kasuwanci na. Sa'annan kuma zai taimaka wurin ganin cewa komai ya tafi yadda ya kamata. Mutane ba wai su rinƙa jita jita ba ko kaza kaza anyya kazane. A'a, kuwa idan an ce gani, gani ga ido ya, gani ga wani ya isa, wannan tsoron Allah. To shi ne maganan gaskiya.

To a gaskiya kam launin tawada da nake amfani da shi, na fi amfani da launi baƙi domin shine launin wanda mai rubutu ke rubutu da shi a ko da yaushe. Kuma idan ya yi amfani da shi zai iya shan rubutunsa ba tare da ya zubuta ba. Sa'annan, sauran launuka mutum yana iya amfani da su lokuta-lokuna, lokuta-lokuta ne domin bukata ta wata abu idan ta taso. In har ya ba da dama dole-dole cewa ba za ka iya amfani da tawada baƙa ba, sai ka yi amfani da tawada ja. Amma dai mafi ala, tawadar da na fi amfani da shi gaskiya shine tawada baƙa. Domin ita ce kowa wanda ya fi sani kuma kowa wanda ya fi amfani da ita. Kuma take da mahimmanci gurin rubuce-rubuce da ake amfani da ita.

Wato gaskiya guda ɗaya ce wanda ya ƙita ko ya yi asara. To a gaskiyar magana ni takalmin da na fi so shi ne na fi son takalmi wanda ake kira da sunansa faɗe. Faɗe ya fi daɗin sanyawa, baccin daɗi a ƙafa, babu wani wahala wurin tafiya. Sa'annan kuma ya fi sauƙi wurin ma'amala domin idan kana sauri da ka zo zirawa za ka yi. Sa'annan idan kana son sauƙi gurin tafiya, idan ka sa shi a hankali a hankali ko da su gaggawa duk za ka iya tafiya. Za ka iya kuma tafiya matsakaiciya ta yadda kai ba gudu ba kuma kai ba cikin jinkiri ba. To a gaskiya takalmin da na fi so na fi son faɗe domin shi ko ba komai ba zai nauyaya maka ba gurin tafiya sannan kuma ba aka ji aka wani jidali tattari da kai ba. To shi ya sa na fi son takalmi faɗe domin shi mafi sauƙi ne gurin ziri da tafiya.

To gaskiya kam ina haɗuwa da abokan cinikina a inda nake kasuwanci na ne. Mafi lokuta a nan muka fi haɗuwa. Sa'an nan wasu lokutan idan mutum ba zai iya buƙatar samu damar zuwa a inda nake ba, na kan tura masa saƙonsa ta inda ya ce a tura masa ko kuma inda za a haɗu da shi a ba sa. Na kan iya tura masa. Wani lokaci kuma na kan ajiye da kaina in ba da wannan saƙo ko ba don kome ba. An ce ka kyautata wa mai kyautata maka. In ba su kasuwanci bai gudana yadda ya kamata. Cinikayya ba ta ƙulluwa ta yadda za a samu nasara a cikinta. To shi ya sa ina haɗuwa da su ne mafi akasari dai a gurin kasuwanci na in bukata ya bada domin in kai ma wani, wani abu a inda yake bukata na ka ɗauki wannan lokaci in ga na zartar da haka ɗin kama yadda ya bukata a gare ni. Wannan shi ne magana game da yanayin yadda muke haɗuwa da abokan cinikayya na.

A gaskiya kam ni bana rubuta rahoto, domin kam ni ba ɗan jarida ba ne. Hassali ma, aikin da nake yi bai jibinci wannan am rahotanni ba. Sai dai, na kan saurari ita kanta rahotanni domin in zauna in ji mene ne na alfano a cikinsa game da bayanan da ke ɗauke da wayannan rahotanni. Amma ni kaina wai da in rubuta rahoto gaskiya ban taɓa yi ba. Sai dai zan ce na rubuta rahoto kawai na makaranta, wanda shi kuma wannan wani abu ne daban ba rahotannin da kowa da kowa suka sani na yau da kullum ba ne wanda mutane suke buƙatan sani ta yadda al'amuran rayuwa ke gudana a inda suke tafiyar da rayuwarsu. To amma gaskiya na kan rubuta rahoto ne kawai a ta ɓangaren sashin makaranta ta yadda ayyuka suke gudana a cikin makaranta har zuwa lokutan da za a kulle makaranta bayan buɗe ta. To wannan shine kawai zan ce mafi a'ala game da yadda ake-- nake rubuta rahotanni game da haka. Amma rahoto sashensa gaskiya ba ɓangarena ba ne. Dafatan Allah ya sa mu mu dace gaba ƙi.

Ƙwarai kam da gaske ina ba da shawara a gurin aikina domin ko ba komai kam, domin haka aka ɗauke ni a gurin aiki, domin in ga na tallafa wurin cigaba da manufar da ya sa aka buɗe wannan gurin aiki gaba ɗaya. To ke nan ka ga idan babu tallafi cikin aikin da ake gudanarwa, kana ba da shawara masu kyau ko shawarwari masu kyau ta yadda za'a isar ma da manufa ta hanya mafi sauƙi. To a ganina gaskiya baka cikakken mai kishi a gurin aikinka ba kuma ba ka da wani alfanu matuƙa game da haka, sai dai in ce kawai Allah shi kyauta Allah shi kiyaye. Amma shawara abu ce mai kyau wanda idan an ba mutum ya ɗauka zai ji daɗinta ƙwarai da gaske.

Oh, Hausawa suka ce tofa miyau gaskiya ko dai kaga mai ciki ko tsofaffi, sune aka sani da wannan al'ada ta tofar da miyau. Amma ni a yadda nake ɗan matashi a gare ni, gaskiya bana tofar da miyau. Amma lallai har haka ya buƙatu gaskiya ina ƙoƙari in tabbatar da cewa na samu guri wanda shi ne mafi a'ala, mafi ingantaccen guri wanda zan tofa da miyau na. Amma ina tofar wa ne gurin da na san cewa akwai ƙasa a gurin, wanda idan na tofar zan bi da ƙasa in rufe saboda wani ba zai iya kallon yawuna ba yaji, ya sa shi bai ji daɗi ba a yanayin sassan jikinsa ko a yanayinsa na yadda yake, um, jin abu a jikinsa. To shi ne ta yadda nake bi nake tafiyar da, yadda nake tofar da miyau na. Amma dai maganan gaskiya, tofar da miyau sai mai ciki ko sai tsoho masu cin goro.

To gaskiya kam ina jin daɗi matuƙar gaya ranar biyar albashi domin rana ce wadda za ka yi uhuru ciki an biya ka haƙƙin ka. Sa'annan kuma rana ce wadda za ka yi amfani da wannan haƙƙin naka ka gudanar da abun da kake so ka gudanar a lokutan da kake so ka gudanar. To shiyasa gaskiya nake jin daɗi yin amfani da wannan rana in ganaya duk abin da ya kamata nima in faranta ma 'yan uwarai musamman iyalan gidana domin jin daɗin haka ɗan su ma su ji daɗin wannan rana matuƙa. To gaskiya ina jin daɗi kwarai sosai game da.

Wow! MashAllah. Gaskiya ina jin daɗi, daɗi matuƙa da daddare in ga na ɗaga kaina ina kallon wata. Ko, ko don ba komai za ka ji ranka yayi sanyi kuma ka ji daɗi. Musamman yayin da wata ta fito a gefenta akwai abun da ake kira zaara. Sai kaga ta haskaka wurare yadda ya kamata ta haskaka. Sa'annan kuma ta ba da banƙayi ga idon mai kallonta. Sa'annan kuma duk sassan duniya duk inda kake za ka ji kana jin daɗi yayin da ka ɗaga kai ka kallo ta. Tana can sararin sansamaniya, tana ba da ado da kuma ayyukan da Ubangiji Allah Subahanahu wa Ta'ala ya aikata ta ta gudanar. To gaskiya, a, wurina ina jin daɗin kallon wata da daddare. Ko don ba komai, ga haske, ga jin daɗi, ga banƙayi da alfanu da take da ita. Wannan shine magana game da kallon wata da daddare. Yana da daɗi, yana da nishaɗantarwa sannan kuma yana taimakawa ita kanta watan ta haskaka ma gurin da kake so ka gudanar ko ka tafiyar da al'amuranka ba tare da sai ka ɗauko wani, um, abin haskawa ka haska ba. Wannan shine.

Eh to zan ce idan ta kama a ciza farce, ina cija farce dina domin ko don ba komai. Na kan ɗan rarrage waɗansu sashi na farce musamman idan na ga su yi muni kafin na samu mayanka wanda zan gyara, eh, hannayena da su. In cire wa idan sun sake kan ƙumana na hannayena ko na ƙafafuwana. To shine dai gaskiya maganan yadda nake yi domin in samu ɗan rage in ya kai ga shi farce ɗin akwai muni matuƙa a kan hannuna. To amma yin hakan ya kar rage min wani raɗaɗi da nake ji dangane da rashin kyawun su a hannuna idan na gano su yayin da na ga ba su da kyawun gani a kan hannayena. To na, na kan cije farce dina ko ba komai musamman idan za mu shiga guri wanda na san za su iya tuzurta ni. A ga cewa wannan yana da rashin tsabta dangane da haka nakan yaka ɗin matuƙa sosai.

A gaskiyar ma magana itace shine ina goga haƙor haƙorana sau biyu a rana domin ko ba komai idan ka tashi daga bacci lissafi kafin ka ci gaba da hidindumu ko ka yi addu'a, ka je ka yi karin kumallo in ka gama, to ina wanke bakina. Sa'annan kuma bayan duk an gama ayyuka na yinin rana har ya kai ga in kai yammaci, duk mutum ya gama aiwatar da abun da zai aiwatar, ya ci abun da ake kira kiransa dina da turanci, ma'ana kaji mutum yayi abincin dare kenan. To nakan yi kuma nayi kan yin brush a wannan lokacin ma'ana nakan goge bakina a wannan lokacin domin in samu sakata da walawa yayin da nake bacci kuma ba tare da kawo ma kaina wani cututtuka na haƙora ba domin rashinsa yana iya haifar da haka. Wannan shi ne magana.

To gaskiya, maganan abin sha da na fi so shine nafi son abun da turawa suke kiransa da turanci Coke, ma'ana da Hausa Coca-Cola. Wani abin sha ne wanda yake cikin kwalba ruwa-ruwa. Ko ince ruwa gabaki ɗayansa amma wani haɗe-haɗe ne da sinadari da kamfanin suka aiwatar na wannan abin sha din wanda yana da banƙai matuƙa idan mutum yana shansa kuma yana sa jiki ya samu hutu yadda ya kamata. Kai ba ma jiki kaɗai ba har da shi za ka ji shi can cikin ƙwaƙwalwar ka yana ba da yanayi mai kyau. To dalilin da ya sa na fi son wannan abin sha ke nan da ake kiransa Coca-Cola. To akwai daɗi da kuma kaiwa gaya ta matuƙa wurin banƙaye da nishaɗantarwa da jin daɗi a sansanin jiki na mutum. Mutum zai ji ya samu abun da ake kiransa relaxing da turanci ma'ana, eh, jibincin hutu na jin daɗi da ake samu. Wannan shi ne magana mafi alaka gameda haka akan abin da na fi so na nake sha a ko da yaushe.

To a gaskiyar magana, a nan gurin yadda nake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci wanda bature yake kiransa scale of preference. Domin a ko da yaushe idan ka tashi ya kamata kana da wannan abun da ake kiransa scale of preference da turanci ma'ana ayyukan da suka fi muhimmanci wanda kake so ka gudanar. Domin idan ba ka yin haka ɗin, zaka kana samun cikas a cikin abun da kake gudanarwa a ayyukanka a ko da yaushe ko kuma ba za ka kai ma manufar da kake so ka cimmawa ba. Amma idan kana tsara su kace daga wannan in na gama wannan, wannan zai biyo baya, sai wannan ma ya biyo baya, wannan ya biyo baya ma'ana wanda ya fi muhimmanci ya zo na farko sannan mabi shi sannan mai dashi. To idan kana haka, ina mai tarbatarwa cewa za ka samu abun da kake muradi kuma da manufar da kake so ka cimma a lokacin da kake so ka cimma ta. Domin jajircewar ka da yi tsara ayyukanka masu muhimmanci shi ke saka ka ga gaci ga abin da kake so ka samu. Wannan shine dangane da haka ɗin.

To a gaskiya, dangane da irin cream ɗin da na fi so, sai in ce na fi son wannan irin icen cream ɗin pears. To mai shi, eh, irin itace ne wanda aka aiwatar da shi, ah, ta kame dangane da yadda zai gyara fata kuma ya tabbatar da cewa ya kare ka daga cututtuka wanda suke tahowa a cikin iska, ma'ana ƙwayoyin cuta wanda suke, um, samun mutum yayin da iska ta kaɗa ko bujiya, ah, harba, mutum yana halin tafiya ko kuwa yana zaune. To wannan shafa wannan itacen cream ɗin yana taimakawa ya tare maka wa'innan ƙwayoyin cuta yanda suka sauka a cikin jikinka bari ba su dama ba, ta yadda za su sauya maka yanayin fatarka ko abun da ya jibinci haka. To gaskiya yana da matuƙar muhimmanci a guri na wannan itacen, eh, cream ɗin da ake kiransa pears. Wannan shine wanda na fi amfani da shi kuma na fi so.

Eh kam, ina lulluɓa da bargo musamman lokacin irin lokutan sanyi. Domin lokutan sanyi idan ba ka lulluɓa da bargo ba, za ka ji ma bacin bai kai ka yadda ya kamata ya kai ka. Za ka ko da kana kwana, za ka ga kwanan yana bai maka daɗi yadda ya kamata. To amma in har za ka yi barci ka ji daɗi yadda ya kamata a wannan lokacin, sai ka yi amfani da bargo. Idan kuma ba lokacin sanyi ba ne, za ka iya lulluɓa da shi ba sai ka rufe duka jikinka ba, sai ka kai sa zuwa ƙafa kawai wanda ba zai tare maka iskan da take kaɗawa take zuwa ƙurin ka ba. To gaskiya ina lulluɓe kaina da bargo domin yana da matuƙar muhimmanci kuma yana ƙawatawa ƙurin bacci, ya samar da nazuwa yayin da ake so a yi kansa bacin nan. Wannan shi ne dangane da.

Babban magana. To gaskiya kam, 'ya'yan itacen da na fi so shine, na fi son 'ya'yan itacen da ake kiransa zabib da Larabci wanda da Turanci akan kira sa da suna grapes. To gaskiya 'ya'yan itacen sa suna da matuƙar muhimmanci sosai. Musamman idan mutum yana cin su da safe ko da yammaci, suna ƙara wa mutum fikira, gurin nazari da kuma zurfafa kaifin ƙwaƙwalwa tattare da mutum. Baccin haka suna sa wa mutum ya zama na yana jin nishaɗi da banƙayi a lokuta-lokuta. So wai yannan itacen suna da, yana da matuƙar muhimmanci. To gaskiya na fi son sa wannan zabibi. Shi ne muke kiransa da Hausa. To na fi son wannan itace wanda ake kiransa za-- eh, az-zabib da Larabci. Wannan shine magana dangane da itacen nafi so. Don ko idan kana son ka gyara wa kanka al'amura mai kyau dangane da tafiyar ƙwaƙwalwa, to karin ka cin zabibi, in ji Larabawa.

To a gaskiya, bana kunna abun da ake kiransa Bluetooth kullum. Domin yanzu wannan zamaninsa zan iya cewa ya kauda, duk da cewa har yanzu ana amfani da shi da dama kuma a waɗansu wurare har yanzu da shi ake amfani. To amma dai bana kunna sa kullum. Shine wannan gaskiyar magana dangane da haka. Amma in har bukata ta sa dole sai an kunna ita kanta Bluetooth ɗin, na kan kunna sa domin in ga na karɓi saƙon da nake so in karɓa ko kuma in tura saƙon da nake ta ƙoƙarin tura wa ya kasa shiga. Maybe dole sai an bi ta wannan hanyar za a tura wannan saƙon Bluetooth ɗin. To dan tura wannan saƙo ta Bluetooth ɗin, to sai in bi wannan hanyar domin in isar da saƙon da nake so in isar ta wannan kafa ta Bluetooth. Wannan shine zance mafi a'ala dangane da kunnawa ta, ta kafa na Bluetooth.

Gani kam namiji dole in yi kuka yayin da na ke yanka albasa domin ko ba komai wannan harka ce ta matantaka. Mata su aka fi sane da wannan ɓangare. To ka ga ko ni na namiji dole idan zan yanka albasa, in ji ya ba ni matuƙa gaya ta wahala. Ina yanka albasa wanda yakan sa ni hawaye in zub da hawaye wanda a lokuta-lokuta na ke yankasa idan ina so in tallafa wa iyalina, in ga an tafiyar da abun da ya kamata. Ba wai kullum na ke aiwatar da haka ɗin ba amma tabbas idan zan har aiwatar da shi, yakan sa ni ina zub da hawaye har ya rinka diga domin ya na da zafi matuƙa yayin yanka sa. Ya na fitar da abun da ake kiransa citta-citta wanda ido ko shi bai san wannan yanayin launin da ya ke fitowa daga gare sa. Ka ga ko dole mutum ya sassaye hawaye. Wannan shi ne.

To, a gaskiyar magana abin da yake sa ni murmushi ko in ce yake sa ni dariya, idan aka mun tambaya wacce take da ban dariya kam dole in yi dariya. Sannan ko kuma aka mun tambaya wadda take cike da mamaki, dangane da wannan tambaya da kan yi dariya akan hakaɗin. Sannan kuma idan na riske abu ba tare da na san da shi ba ko an mun wata tambaya ba tare da na san irin wannan tambaya za ta iya zuwa ba, wacce tambaya ce take da ba sakarƙiya ba, tana da barkwanci a kanta ko sanya mutum ya zama na, yana jin cewa ya nishaɗantu da wannan tambaya. To, dole yake yakan sa ni dariya, naga cewa na yi dariya. Wannan shi ne gaskiya, gaskiyar magana. Sannan wannan lokuta in kana fiya ko kana, eh, mu'amala tare da mutane akan yi abin ban dariya, shi ma yakan sa ni ban dariya dangane da haka, nakan yi dariya a hakaɗin.

To fa, sabulun da na fi amfani da shi gaskiya shine wanda ake kira da suna Family Care. Domin sabulu ne ingantacce kuma an gyara sa, an ƙawata sa yadda ya kamata a tafiyar da shi a gunan da shine wurin amfaninsa ga jikin ɗan adam. So shi yasa nake amfani da wannan sabulu. Koba kome ba ga daɗi ƙamshi a hanci, ah kuma wurin da ka yi amfani da shi bayan ka gama amfani da shi zai haƙuri na ƙamshi sosai. Sannan kuma ya gyara maka jiki bugu da ƙari. Yana gamsar da ni ɗari bisa ɗari wurin yin amfani da wannan sabulu. Domin yana da daɗi sosai matuƙa. Sun yi ƙoƙari wurin cewa suka sun samar da shi yadda ya kamata ta yadda zai ƙawata masu amfani da shi kuma ya ba su alfanu ɗin da yake tattare da shi. Wannan shine magana ta gaskiya game da sabulun da nake amfani da shi a ko da yaushe.

To a gaskiyar magana dangane da neman izini gurin hutu, yayin yin hutu, ina rubuta wani a takarda, In na rubuta se in kai wa wanda yake sama dani wanda zai iya ɗaukan nauyin haka ɗin ya bani ikon tafiya yin domin in yi wannan hutu. To idan na rubuta, na nema umarni na in sai in jira zuwa wanan lokuta kafin a yarje min da in tafi wannan hutu. Bayan na tura wannan saƙon takarda in an gama diba, dibawa an yarje min, za a maido min da wannan, eh, saƙo ma'ana ba a si na wannan saƙo da na tura ko an yarje min ko ba a yarje min dangane da hakaɗin ba. To ta yadda nake neman izini kenan gurin hutu domin a yi shi kai da kai tare da fahimta, dacewa kuma ga lokacin tafiya da za ka yi ga lokacin da za ka dawo ba tare da an samu wani tashin-tashina ba a tsakanin juna. Wannan shine magana mafi dacewa gaskiya dangane da haka.

To gaskiya, dangane da yawan gidanmu, mu gidanmu bamu da yawa. Mu guda uku ne bacin 'ya'yanmu. Wannan shine yanayin yawan gidanmu wanda yakan sa mutum natsuwa ya ga ya tafi da abubuwan da yake so ya tafiyar a lokacin da ke tafiyarwa. Domin yayinda aka je gida a akwai yawa, za ka ga babu samun lokaci ta faraga ta yin abun da kake so ka yi ko kuma ka aiwatar da wani abun da aka saka wanda yake da natsuwa tare da shi. Tushe sa na fi son lokacin, ah, kaɗaitawa yayinda nake gida. Domin bamu da yawa, kowane sashensa yana gudanar da abun da yake gudanarwa yayinda yake so ya gudanar. To kaɗa in cika yawaita, magana mu uku ne kawai a gidanmu gaskiya.